Ina jagorantar mutane ta yi musu adalci da yi musu abin da suke so ba tare da cutar da su ba. Ina tausaya musu, ina ba su haƙƙinsu wanda ya dake a kaina.